Menene kake jin tsoro? To haƙiƙa tsoro ya kasu kala kala. Akwai tsoro na mugayen ƙwari wanda zasu iya cutar da ɗan adam. Toh a irin wannan nakan ji tsoron maciji, kunama. Haka kuma akan ji tsoron mutum wanda yake da mugunta a zuciyarsa wanda zai iya cutar da wani.

Kana riƙe riga a aljihunka? To, wani lokaci na kan riƙe riga aljihu. Musamman ya kasance lokaci ne na hunturu, wato sanyi ke nan. Na kan sa hannu a cikin riga na riƙe aljifaina ina tafiya.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Haƙiƙa a manufar tallace-tallace muna cimma ta. Musamman in muka yi talla a inda ya kamata, musamman ƙafafen sada zumunta, mu kan yi tallace-tallace na ayyukan mu kuma cikin nasara mu kan samu sa'a.

Kana son da ɗakin ka ya yi haske? Eh, musamman da daddare, nakan so ɗaki na yai haske don a lokacin ina da buƙatuwan haske. Haka kuma a lokacin da ya kasance na kwana, na kan kashe wuta domin bani buƙatar haske a wannan lokacin.

Kana san abinci mai yaji? Ba na san abinci mai yaji saboda a wani lokaci yakan cutar da ni musamman ga ƙirji na. So na fi son abinci wanda bai da yaji. Na fi jaɗin cin sa.

Kujerun ku suna da daɗi. A kujerunmu suna da daɗin zama kuma suna da laushi. Ga su suna da taushi da laushi. Mukan ji daɗin zaman su sosai.

Kuna samun horo a wurin aiki? Muna samun horo sosai a wurin aiki domin kasancewa yanda aikin mu zai kasance da kyau. To muna samun horo daga ƙwararru wanda suka ƙware kuma suke sama da mu a fannin wannan aiki.

Kana iya don duba lambar CPR. Nakan duba lambar CPR wato in yi scanning ɗinta da waya na a duk lokacin da ake da buƙatuwan a yi scanning ɗinta.

Kana da katin kasuwanci? Ina da katin kasuwanci, wato katin da yake nuna alamun ayyukan da nake yi na yau da kullum. Ba ma ni kaɗai ba har da sauran wainda mu ke tare, duka muna da wannan kati.

Yaya sa hannunku yake? To, waƙiƙa sa hannuna ni kaɗai na ke irin na. So a yanzu haka ba zan iya faɗan shi da baki ba, sai dai da rubutawa ne da kun ga irinsa.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Ƙwarai da gaske ina siyan kaya a yanar gizo kamar irin su Jumia, AliExpress. Sannan kuma ga wannan Temu. Duka na kan siya kaya a wannan wurare.

Kana son kallon faɗuwar rana? Nakan so kallon faɗuwar rana domin a wannan lokacin gari ya yi sanyi, ita kan ta rana ta yi sanyi wato batada zafi sannan kuma koda kallon ta kayi baya cutar da idanu.

Kuna da WiFi a gida? Muna da WiFi a gida. A wani lokaci mu kan yi amfani da shi tare da ƴan uwa da abokan arziki. Sai kowa yayi amfani da shi lokaci ɗaya.

Wane aikin gida kake yi kullum? To, aikin gida da nake yi kullum shi ne wanda bai wuce in yi sha in yi shara ba. Nakan yi shara a duk lokacin da ake buƙatuwa da yin haka.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? To, haƙiƙa inna fahimta, wato antivirus ke nan. So nakan kare wayata daga cutuwa sannan ba ma iya antivirus ba har da gilashi wato screening gad.

Kana sauraron rediyo? Haƙiƙa na kan saurari rediyo domin wasu lokaci a nan ne na ke samun labarai, wani lokaci kuma a kan sa ƙiɗe-ƙiɗe na gargajiya da na zamani kuma su kan nishaɗantar.